Yaushe kake kwana kullum? San da nake kwana kullum ina kwana ne ƙarfe sha ɗaya na dare. Zan kwana zuwa ƙarfe shida na asubah in sha Allah. Wannan lokaci lokaci ne wanda kowa ya kamata a ce ya kwanta. Ba lokacin wasa ba ne ko karatu ko wani abu. Saboda kuwa ƙur'an an ce mana, ahhh sai muka sanya maku dare ya zamanto sittura a gare ku. Muka sanya maku bacci ya zamanto hutu a gare ku. Saboda haka hutu yana da kyau ka yi bacci a da wuri.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki da abin da aka rubuta da abin da aka kashe na kuɗi, zan rubuta shi in adana. Wannan wajibi ya zama dole. Duk abin da aka rubuta ka rubuta da abin da aka kashe ka rubuta ka ajiye. Abun ne wanda ya shafi kuɗi. Dole a dinga rubuta saboda tsaro. Haka ne za ka fahimce yaya abin da ka kashe kuma abin da ka yi hidima da shi.

Yaya kake taimakawa mutane? Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanyar abubuwa da dama. Wani ta hanyar abin da yake so, wani ta hanyar abin da yake maradi, wani kuma ta hanyar abin da yake kwaɗayi. To in dai har matuƙar za ka taimakawa mutum ta hanyar da abin da yake so da abin da yake mara-maradi da kuma abin da yake kwaɗayi, to tabbas za ka ga mutane suna cikin walwala da jin daɗi da nishaɗi saboda ka taimaka musu. Amma matuƙar mutum ya zo da biyan buƙata, ka hana shi ka daƙile shi, to ba za ka taɓa ganin farin ciki a fuskarsa ba saboda yana tunanin kana da abin da za ka taimaka masa amma kuma ba ka taimaka masa ba. Wannan shi ne zai sa, ah, kamunan ku ya rarrubu wannan kuma shi zai sa gaba ƙidayi zumuncin ƙuri'ar.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Na fi son zama, tsayuwa ai ba daɗi. In ta tsayuwa, in ta tsayuwa, ba ran taɓa jin daɗi ba amma idan na zauna, zaman zai fi bada ma'ana. Kuma har in za ka zo gurin mutum bai kamata ka tsaya a tsaye ba. Gara ka zauna kuyi maganan da za ku cikin fahimta, cikin ruƙon amana da jin daɗi cikin yarda da kuma nasarori. Inde har mutum za ka zauna a tare da shi kuyi hira sosai to wannan ya fi akan ka tsaya a tsaye a gabansa. Wannan kamar rashin mutunci ne ko rashin ganin kimar mutum ko kuma rashin girmamawa. Mutum yana ma magana kana tsaye a gabansa ka tsaya ƙiƙam. Ai yana da kyau kaɗan russuna ko kaɗan zauna domin samun fahimtar juna da kuma fa amincewa da shi da kuma ba shi biyayya da yarda. Ina ga hakan shine mafi daidai da kuma tarihi da inda Musulunci ya faɗa. Hakan shine abin yarda da kuma abin dubawa. Yauwa, na gode. Allah ya saka da alkhairi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Yaushe kake zuwa kasuwa? Lokacin da nake zuwa kasuwa ya danganta. Kuma mu akwai kasuwannin mako-mako wanda wannan lokacin sune lokacin zuwa kasuwan mu. Kaman misali ranar Lahadi, gobe kenan, ko kuma in ce jibi idan Allah ya kai mu, shine ranar kasuwa ta unguwar rimi. To lokacin kasuwa tana ci sosai. A wannan dama, a wannan lokacin ne muke zuwa kasuwa a siya abin da za a siya domin kasuwan. Kuma zuwa kasuwan mako-mako, ina ga ai abu ne mai kyau, ba wai abu bane mara kyau. Saboda duk kayan da zaka siya yafi sauki. Idan normal kasuwa ne zaka je, baza ka samu sauki, ba zaka samu farashi mai sauki, ba kamar yadda zaka je ranan kasuwan mako-mako.

Kana jin tsoron ƙwari? Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ai jin tsoron ƙwari abune mai kyau, amma ya danganta da irin ƙwarar. Domin misali, irin su shazuma mine, kiyashi da dai sauransu ai ba abubuwan da za a ji tsoron su. Amma idan irin abin da ya shafi kunama, cinnaka da dai sauransu, wa'inan duk ya halatta ka ji tsoron su, saboda suna da illa, suna da cutarwa idan sun samu dama za su harbe ka. To wa'nnan abubuwan dole ka, ka kiyaye masu, ka ji tsoron su. Amma matukar har za ka yi, za ka ji tsoron su kiyashi, to wannan ba kama ma kanka adalci ba. Saboda ba dabbobin da za ka ji tsoro bane irin wa'inan, basa cutarwa. Dabbobin da suke cutarwa, ƙwarin da suke cutarwa sune ake jin tsoron su. Na gode.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yaya kake son dafa ƙwai? Yanda nake son dafa ƙwai, ina son dafa wa ne sosai ya dahu sosai, in sa mai ruwa in tsumbulashi a ciki, in wanke. Da farko zan samu ƙwaina, zan ɗora ruwan zafi a kan gas a cikin tukunya, in wanke ƙwan. In na wanke ƙwan, sai in tsumbula ƙwan a cikin ruwan, sai ya tafasa, ya tafasa ya kai kamar irin minti goma zuwa minti sha biyar yana tafasa. To daga nan sai in ciro shi, sai in ɓare shi. Wannan lokacin ne za ka ga kwanka cikinsa har yayi cikin ƙwaiduwan ma yayi. Amma in dai bai kai wannan mintocin ba dai ko daga sa'a cikin ɗan mintuna biyu, uku ko zuwa biyar ka cire, za ka ga bai dahu ba ko haka za ka ga cikinsa be yi ba. Za ka ga cikinsa ruwa-ruwa, ƙwaiduwan bata dahu ba.

Yaya kake son dafa kwai? Kana iya tsalle igiya? Kana tsalle, kana iya tsalle igiya? Eh tabbas ina iya tsallake igiya. Saboda tsallake igiya abu ne mai kyau.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyan da nake amfani da shi kala biyu ne. Akwai tsintsiyan zabori, akwai tsintsiyan laushi. To shi tsintsiyan laushi, tsintsiya ne wanda ake amfani da shi wurin share wurin da yake da santsi. Ma'ana kan tiles cikin ɗaki da dai guransu. Shi dai tsintsiyan laushi yana fitar da wuri ne ƙallƙal. Zaka ga wuri ya share har da ƙura, ya share ƙura. Amma kuma shi tsintsiyan zabori ko tsintsiya ne wanda ake share waje ake share datti da shi. Wanda bazes ma wuri yayi ƙallƙal ba amma za ka hau da duk wani datti da yake wurin. To banbancinsu ke nan. To ina amfani da tsintsiyan laushi ne saboda ina share ɗakina da shi. Na fi amfani da shi saboda lafiyar tsintsiyan laushi shine.

Kana iya ɗinka tufafi? Ina iya ɗinka tufafi, saboda aikina ke nan, sana'ata ke nan a baya. Ba wani wahala ba. Ɗinka tufafi ba wani wahala bane yake da ita. Abu ne mai kyau wanda za a iya yi. Mun bai da wuya, za ka ga shaf shaf. In ka zauna a rana ma, an ja ka iya ɗinka tufafi sama da guda biyar. Saboda in har ka iya ka saba, ɗinka tufafi ba abu ne mai wahala. Kawai dai ƙwarewa ce wanda idan kana yi kullum za ka ƙware. Amma idan ba ka yi kullum, ba za ka taɓa ƙwarewa ba. Na gode.

Wane gudun fanka, wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka da nake fi so a halin yanzu lokacin da zafin nan ya fara, nafi son gudu lamba biyar. Lamba biyar kuma shine ƙarshen gudu na fanka. Wanda pal pal pal yake pallawa, yana da ƙarfi kuma shine zai kore ma dukkanin sauro da suke bibiyan ka da kuma zafi da ka ke ji. Indai har kana jin zafi sosai, kana fama da gumi, ɗaki ya haɗe, ka ji zafi ko ta ina, to tabbas sai dai fanka lamba biyar. Lamba biyar ne ita ce za ta horoma komai da komai. Za ta hana ka jin da, za ta hana ka jin zafi, za ta hana ka jin sauro kuma dukkan wani ƙura ɗakin ma bazai zauna ba.

Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne a gurin ogana ko kuma in ce gurin shuwagabanni na. Idan har wani abin ya taso wanda zai sa dole mutum sai yayi hutu a gurin aiki, to zan samu shugabanni na in ce masu ina neman izini, a bani izini in je gida ko kuma in je inda za ni domin ba zasu ba ka hutu ba. Wannan bai cancanta ace an baka hutun ba. Amma idan ka zo da uzirin da ya cancanta ace an baka hutu, to tabbas nan da nan za ka ga sun amince maka ka tafi hutu ba tare da wani matsala ba kuma ba tare da an samu tangarɗa a kan al'amarin ba.

Wani irin waya kake amfani da shi? Wayan da nake amfani da shi a halin yanzu, ina amfani da Techno Spark wacce ita ce ake mata laƙabi da Techno Spark 20. Ita Techno dinnan Spark 20 ina jin daɗinta sosai matuƙa. Inda ace zan canza ta ma, da tuntun na canza ta. Amma biya mun baƙata da take yi da kuma sirrikana da suke cikinta, ya sa gaba ɗaya ba zan ma iya rabuwa da wayan ba. Ina jin daɗin wayan matuƙa kuma tana mun aiki sosai. Musamman ma wannan abu na silent show da shi nake yi kuma da shi na fara. Ina jin daɗin aiki da shi sosai. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Na gode sosai. Allah ya sa maribanta da wannan silent show inda muke yi. Na gode.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Inda nake yanke shawara, ina yanke shawara ne a aiki ta fanni da dama. Fannin da idan na yanki, zai zamanto abu mai kyau. Mai nasaba da kuma jin daɗin haka. Ina yankewa ni ta hanyan da mutane dole masu bi wannan al'amarin. Ba hakan ba, zai zamanto problem. Ya zamantu wani abu mara kyau. Amma idan na yanke shawara na ce dole kuma abi dole abi. Hmm, na gode sosai.

Kana son buɗe taga a aiki? Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda ventilation, saboda iska ya shiga ko ta ina. Buɗe taga a ɗaki abu ne mai kyau wanda, ah, yana da kyau sosai. Yana da matuƙar tasiri. Yana da matuƙar, ah, amfani. Ko kuma ince alfanu abu ne mai kyau.

Wane irin tufafi kake fi so? Tufafin da nake fi so, gaskiya nafi son fari ko, uh, brown haka ko kuma light blue. Duk waƴannan tufafi ne masu kyau a gareni, amma bana son tufafi mai duhu. Don tufafi masu ɗan haske sun fi min kyau kuma na fi jin daɗinsu, na fi dacewa da su, na fi yarda da su. Amma tufafi, in aka ce masu duhu ne, ba sa nuna kyanka, sai dai su nuna muninka. Saboda ko, kayan Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fi son kaya masu haske akan masu duhu. Saboda haka ni ma nafi son kaya mai haske, akan mai duhu. Inda so samu ne kayana, su kasance gabaki ɗayan su farare. Hula, gabaki ɗaya ya kasance farare, takalmi, ya kasance farare, duk wani abu nawa, agogo, gilas da dai sauransu, dukkaninsu in dai abubuwan ado ne ga maza su kasance farare. Na gode sosai, na gode, na gode, na gode.

Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka ita ce lamba ɗaya. Duk duniya babu wata lamba wanda za a ce ta fi lamba ɗaya albarka. Muna alfahari da ita, kuma muna jin daɗin amfani da ita. Kuma wannan lambar guda ɗaya, ita ce lambar yabon mu a gare mu. Duk inda ka je aka ce kai ne ka zo na ɗaya, abin ya fi ƙayatarwa. Duk inda ka je aka ce kai ne na ɗaya, abin ya fi bada citta. Saboda haka lambar mu mai albarka ita ce lamba ɗaya. Muna alfahari da samun ta, muna alfahari da ita. Mun gode sosai.

Yaya kake magance koke-koke? Ina magance koke-koke ne ta hanyoyi da dama. Hanyan biyan bukata ta wurin kuɗi, zaka ba mutum kuɗi ka sa shi farin ciki. Ka ba shi dukiya, ka cire shi daga cikin ƙunci, don ba shi da sutura, ka ba shi ya sa, da dai sauransu. Wannan hanya tana ɗaya daga cikin hanyar da take taimakawa nake magance koke-koke. Kuma hakan abu ne mai kyau a gare ni. Ina jin daɗin hakan kuma na gode sosai, sosai. Allah ya magance mana namu koke-koken. Allah ya kawo mana mafita a rayuwar mu. Dukkanin masu koke-koke na rashin dacewa a rayuwa, Allah ka kawo masu mafita. Mu da muke da lafiya, muke da hanyoyin samu, Allah ya ƙara buɗa mana hanyoyin samu. Allah ya ƙara mana arziki masu albarka a rayuwar mu. Na gode, na gode, na gode.

Me kake yi da ragowar abinci? Abin da nake yi da ragowar abinci ina ba ma almajirai ne idan na ci na ƙoshi. Kuma hakan zai sa inuwa ce za mu je mu kai. Ina jin daɗin hakan kuma zan kai ma almajirai su ma za su amfana da shi, za su ji daɗi. Saboda haka bana albazaranci da abinci kuma bana zubarwa, bana kuma, ah, ta'ammali da shi. Indai har na ci na ƙoshi sai in ba wanda bai ci, wanda bai samu ba. Yauwa, na gode, na gode, na gode. Na gode, na gode, na gode. Wanda bai samu ba shi ma ya ci ya ƙoshi. Da haka ake amfana da shi. Eh, da haka ake amfana da shi. Thank you very much.

Kana iya gabatar da rahoto? Ina iya raba gabatar da rahoto saboda gabatar da rahoto abu ne mai kyau, indai har ma tukar za ka iya gabatar da rahoto, to rayuwar ka a aiki za ta kasance cikin dindi. Za ka sama ta yanda za ka sama rahoton gidan abinci wanda ka fi so. Ta haka ne za ka sama rahoton da za ka bi da shi ta cikin lamana. Rahoton da za ka yi na gidan abinci mai tsafta, rahoton da za ka yi na gidan abinci mai daraja, to yin hakan shine zai sa ka sama nasara a kan ayyukanka. Zaisa ka sama, zaisa ka sama biyayya ga mutanan da zasu dinga samun rohotanka na gidan abinchin. Sannan kuma abincin da nake fi so, na fi son, na fi son gidan abincin da ake iya shinkafa da taliya ko kuma da wake ko kuma jollof ko kuma fried rice da dai sauransu. Wannan gidan abinci su ne gidan abincin da ake alfahari da su. Na gode, na gode, na gode kuma ku ma ina alfahari da ku a kan rahoton ni da nake yi, wanda ku ma za ku iya yi domin ku gabatar da hakan a gare ku. Na gode sosai.